To, me tambaya yake cewa yaya kake ajiye kuɗi? To magana ta domin Allah ajiye kuɗi wani abune da na da yake ɗaukar salo da yake buƙatar lokaci planning da sauransu so kamar ni zan iya cewa bana ajiye wani kuɗi amma na kan yi invest. Kaga ne ai. Domin magana ta domin Allah, abin da zaka yi a matsayin ka ɗan adam da kake ɗaukar salary, tara kuɗi ba zai ma amfani ba domin inflation. Yau ka ajiye naira goma, let's say ka ajiye dubu biyar yau. In Allah ya danta kai wata guda bata komai. Wannan dubu biyar din darajarta sai ta karye, ya zamana gaba ɗaya sai ka nemi dubu ɗari, dubu biyar da ɗari biyar kafin ka sai abun da ita waccan dubu biyar initially za ta iya siya ma. Kaga kenan ajiye kuɗi ba dabara ba ne. Ne a nawa dabara da nawa tunanin da hangen nesa. Abin da ɗan adam zai wa kansa a zamanin nan shine yayi ƙoƙari, ya tabbatar yana ɗan samun hannun jari yana sakawa. Kaɗan duba Tesla, inda abinda zaka iya siya ka siya. In babu Tesla, akwai irin su crude oil ɗin nan, abubuwa gasu nan market kala-kala. Ko wata ƴar broker nan. Ka dinga ɗan harkar crypto kaɗan sayi coins irin dai na harkar crypto nan ka watsar dasu kaɗau ko me zance, irin kawai dai koma menene daka ajiye kuɗi n fa gwara ka yi investing. Investing ta fannin neman skill, ta neman dama da zaka tabbatar kayi abubuwa da zaka gina kanka. Wanda a nan gaba ɗan rayuwa ta cigaba, zaka mora more than kuɗin. Domin wannan abubuwan daka koya ko kayi training ɗin kanka da wannan kuɗaɗen, sai yafi ace ajiye kuɗin kai. Domin darajar nera mu kamar yanzu lalacewa take yi, ita kanta dala karyewa take yi. In ta hau ta sauka, in ta hau ta sauka. To a haka ma wai ita ana amfani da ita duk duniya ke nan. To ya kake gani kamar shi wannan da za'ace naira ce mutum ka ajiye naira naira miliyan ɗayan da take fa a dubu biyu da biyar yanzu wannan naira ɗayan bata isa tayi ma wannan, eh sorry naira miliyan ɗayan abun da zata siya, miliyan goma ba lalle ta siya ba yanzu a dubu biyu da ashirin da shida da muke ciki yanzu haka. Kaga kenan mutumin da yake tunanin cewa dubu biyu da biyar shi attajiri ne, talaka ne a wannan ƙarnin. So, muna ajiye kuɗi wani waye dubba naka wani. Ko ka sayi ƙasa, ka yi investing a real estate ko kuma kayi investing a wani dai lamari na rayuwa da kake hango cewa zai canza ma rayuwa. Saboda you want to live long. Kaga kenan dole ka nemi hanyar da zaka taimakawa kanka ta hanyoyi da dama. So ni abun nake.

Mai tambaya yake cewa menene burin ku, burin ku a aiki? Anda wannan tambaya ce mai muhimmanci. Domin a rayuwa ba zaiyu ace kana abubuwa babu direction ba. So a rayuwa dole ka saka son wasu abubuwa da kake so ka tabbatar ka yi achieving kafin lokaci ya ƙure ma. Kai yaro ne kana girma, dole ka fara neman set na goals a rayuwakka. Irin abubuwan nan da zaisa ka dinga tunawa kana gyara wasu tsakanin ka da mutane sannan kuma rayuwarka tana inganta, ka gane ai so abin da yake faruwa yanzu a wajen aiki ƙoƙarin da za kai shine ka riƙe aikin ka da kyau, ka yi shi yadda ya kamata amma ka dinga neman wanda ya fi shi. Ko kuma ka ƙara wani aikin da zaka dingayi saboda maganar wani salary ko wani abu gaskiya mtsw ba wani abu ne da yake ɗaɗa duniya da ƙasa ba. Dan mutumin yanzu da ake biya dubu ɗari shekarar alif dubu biyu da ɗa ashirin da biyu ba za ka haɗa da wanda yake karɓan dubu ɗari yanzu a dubu biyu da ashirin da shida ba. Akwai bambanci. Wannan abubuwan ya sa rayuwa ta dagule. So buri na shine a rayuwa in zo ya zamana ka kai ƙarshe kazo ka kai wasu shekaru da ba sai ka fito aiki seven to seven kamar yadda ake irin wa ƴannan abubuwan ba. Ka sami lokacin da za ka iya kula da kanka, kula da iyalanka. Ka shigo a kan lokaci, ka sami lokacin hutawa.

Mai tambaya yake cewa, kana kwana a gado ko ƙasa? To, da fari amsar da zan bayar shine zan fara da cewa ina yi a duka biyun. Na kasance mutum mai aiki, in fita ƙarfe bakwai na safe sai maybe takwas ma da ɗari zan dawo ko kuma maybe bakwai. Na tashi da wuri kenan. To hakan ya sa tafiyar take bada wahala, muke samun like, san da zan dawo na gaji wani lokacin tashi in gyara gado zai ban wahala. So zan iya jan wani abu ko menene in baje a inda na samu. Yi kwanciyata. Akwai yanayin ciwon jikin ma da ina samu. Irin wannan wanda ya kai matuƙaɗin nan. Ka san shi ciwon jiki kala-kala ne, yauwa. Idan irin ciwon jikin nan na nagaji sosai to zan so na kwanta a ƙasa. Amman in lafiyata ƙalau, ina da ɗan kwari na, to za ka iya ganina a gado. Domin ya fi komai sauƙi, domin ya fi komai sauƙi. Sannan hawa saman shi ma yana da nashi taimakon, yauwa. Amma in dai ba haka ba, ni magana ta domin Allah na fi so ace ina ƙasa. Wanda hakan yana taimakawa rayuwata wajen sabunta jinina da ƙwarin jikina, in ga na motsa yadda ya kamata. Shi ya sa nake yin kwanciyata a ƙasa saboda in samu lafiya. Sannan kuma in samu in yi rikwabari. Shi ne kamar ya in huta, in je da Hausa in huta yauwa. Ka ga washe gari mutum ya dace ya koma aiki. Saboda haka hutun da mutum zai samu zai taimaka mai sosai da sosai ya samu ƙwarin gwiwa koma. Wannan ya sa nake kwana a ƙasa ko kuma nake kwana a gado. So yanayi ne da yake ditamai, yanayin gajiyata ne yake ditamainin ɗin akan me zan kwanta.

Mai tambaya yake cewa, "Menene abincin da kake ci da safiya?" Wannan har ya bani da dariya. Domin ka ga mutumin da zai magana akan abinci, ayi magana cewa ga irin abincin da kake ci, sai wanda yake rayuwar irin 'yan bokon nan ko mai aƙididdige. Ni kuma ba na rayuwa makamanciyarta ma. Kawai nakan tashi a rayuwata in fuskanci abin da yake gabana. So idan yau na tashi, na ji kawai gyaɗa nake son ci in tafi aiki, to iya gyaɗan nan zan ci in tafi aiki. Idan na ji cewa shayi nake so, to zan haɗa. Na ɗaya dai ina da freedom. Shi ne sakewa ko kuma in ce yin damar yin abin da nake so. Inda ba wani ne yake ci da ni ba, ni nake nema in ci da kaina. Hakan ya sa bani da matsalar da yadda nake. To duk yadda nayi da rayuwa ta ina jin cewa nayi daidai, idan kuma nayi kuskure sai in koya daga mistake ɗina to in aka dawo ɓangaren abinci, kasancewar babu kuskure a cikin cin abinci wanda kake so, shi ya sa ma ban taɓa damun kaina ba. Indai na san abincin zai taimaka wa jikina, ba zai lalata min shi ba, to zan ci in je in tafi aiki. Saboda haka da safe, abin da nake so in ci ya taƙaice. Bani da wani tsayayyen abinci da nake ci. Wataran ka ganni na ci tuwo na fita, wataran ɗan wake, wataran in ci shinkafa ko in ci burodi. Kai in taƙaice ma zance dai ni duk abin da hannuna ya kai da safe shi nake dafawa. Idan kuma na ƙudurta a zuciyata tun jiya, zan yi wani abu sai in fara duba ko ina da kayan haɗa shi a gida. Idan bani da kayan haɗa shi a gida sai in ƙoƙari in nemo kafin gari ya waye.

Mai tambaya yake tambaya. Kana son kallon wata da daddare? Idan na fuskanci tambayar yana nufin irin in wata ya fito daddare, zan zuba mai ido ina kallon shi. Wannan wani abu ne da mutanen da suka samu duniya suke yi domin su a wajen su komai ma abin burgewa ne da nishaɗi. Ba wai ban yaba da halitta Ubangiji ba amma ba na yi. In na ɗaga kai kawai wani dalili ya sa na ɗaga kaina ga wata? Shikenan. In ban ɗaga ba haka wata zai ƙare bulayinsa har ya ƙare ya mutu ma ni ban kalla sama ba. Domin abubuwana da nakeyi na rayuwata harkar gaba ta ba na tuna da hasken farin wata sai in na ga ya haske gari. Wani dalili yazo zanyi maganarsa ko kuma na ɗaga kaina zanyi wani abu wanda yake a sama, sannan inga wata. Ba komai ne ya ji haka ba domin bani da isasshen lokacin da in na tashi daga aiki bayan hectic day in je gida sannan kuma in fara ɗaga kai kallon sararin samaniya. Ba zai yiwu ba ko kallon wata da ake yi ba kallon wata ba kai kwanciya a ciki kasan wata. A gidan mu an hanani, saboda wata yana da sanyin da yake illatawa yasa maka mura, like, na san dai kun gane mene ke cewa domin shi abu ne da sai an bashi haƙuri. Yana illatar da mutane idan ka kwanta amma abu ne mai daɗin kallo mai sanyaya zuciya. Wanda hakan dis suzin ɗinsa na zuciya ni ba za'a samu ni yin wannan abin ba. Na ɗan yadda cewa mutanen da suka tara kuɗi suka ji daɗin duniya suke yin shi. Wanda suke ganin cewa taurariya har suna zuwa su koyi sunayen taurari. Ne yanzu wata ma in da ace suna ne da shi ma ban sani ba. Ni yanzu in zaka tambaye ni a wani watan mu ke okay January. Da zan iya ce ma bana ban san sunan watan da muke ba amma na tuna yanzu.

Mai tambaya ya ce, "Shin me kake yi lokacin da kake jin damuwa?" To a matsayina na ɗan adam ko musulmi, na san damuwa wani yanki ne na kamar, eh, me zan ci ki ra shi, eh, challenges na rayuwa da Allah yake sa wa ɗan adam domin ya gwada shi, ya gwada imanin shi. To wannan yasa nake samun natsuwa idan abubuwan sun sha kaina. Sannan kuma in tuna Allah na tare da ni. Waɗannan abubuwan suna taimaka mun. Sannan in san cewa idan na kusance shi, na yi addu'o'i, hakan Allah zai kawo ma fita. Indai ba abune da zai kashe ni ba, ba yadda zai dani haka zai bari. Ma'ana damuwar dole ta ƙyale ni. Ba buƙatar abun nan again. Ba maganar dogon surutu da hayaniya. To batun ma a ce wai na zauna ina ta damuwa, ina ta tunani, ni Allah bai ɗaura mun irin wannan abun ba. Ina ɗaukar rayuwata ne cikin sauƙi. Ina yin ta ne a yadda ta zo mun. Bana tada hankalina, bana matsawa kaina sannan kuma ina yin addu'a. Wannan lamari yakan taimaka mun cikin warware damuwata. Musamman damuwar da nake da yaƙinin cewa lefina ne, nakan samu natsuwa idan na watsar da lamarin, na koma ga Allah domin gyara tsakanina da Ubangiji, domin neman manufa da mafita. Shine inda zan ce wa Ubangiji ga matsalolina, ga abubuwan da nayi ba daidai ba Allah ka yafe mun, Allah ka shirya ni, Allah ka taimake ni. Abubuwa dai makamantansu. Zan ci gaba da yi har sai-- na ji na samu natsuwa a zuciyata.

Mai tambaya ya ce, "Wane abincin gargajiya ka fi so?" Dan shine tambayar gaskiya. Ba wai wane abincin gargajiya kake fi so ba. A'a, ya dace ya zama wanne abincin gargajiya ka fi so. Kuma idan an koma ta maganar abincin gargajiya, wanda na fi so shine dambu. Na san ka san dambu malam. Dambu akwai daɗi, musamman a ce an yi shi da kayan haɗi da kyau. Gyada ta ji, sannan zogale yaji a barbaɗamai tattase ayayyanka asa mai a bishi da yaji. Wayyo! Idan ka ci dambu in sha Allahu kai kanka sai ka yaba da Hausa da al'adar Hausawa da kuma gargajiyanci shine culture ke nan na Hausawa. Domin abu ne mai kyan gani abu ne mai daɗi sannan kuma like mun iya girki. Wanda yake binsa kuma shine shinkafa da wake. Wannan abinci ne da tun daɗewa su ɗanwake, suwaye duk ana yi. Ina son ɗanwake. Ina son shinkafa da wake kamar yadda nake san dambu. Har ma na ruɗe na rasa wanda zan zaɓa a ciki. Amma zan zaɓi ɗanwake da dambu. Waƴannan guda biyu duk duniya na fi sansu a kan kowane abinci. Ita de shinkafa Allah yasa zamu iya cinta kullum. Kullum ne ba magajiya ba. Wannan wani baiwa ne da Ubangiji ya yi wa mu.

Mai tambaya ya ce, "Kana ba da shawara a aiki?" Ya danganta. Abinda yasa nace ya danganta shine ya danganta da wanda nake aiki da shi. Akwai mutanen da ba sa san gyara. Ba sa son kai magana idan suka saka aiki. Waƴannan wasu shugabanni ne da kawai idan suka faɗa ma abu, burin su kawai ka yi shi. To mutane irin wannan a wajen aiki, irin waƴannan ogannin namu. Idan na zo aiki da su, kome suka faɗa bana tankawa. Bana cewa abun ba zai daidai ba. Aa abun daidai ne, abun baida kyau, ko wani abu maka mancin haka. Ni dainawa. Kawai a yi aiki lokacin tashi yayi in tafi gidana. Ko an gama aiki ko ba a gama ba bai shafe ni ba. Amma akwai ogannin da za su zo su nuna ma sun yadda da kai. Su ja ka a jikinsu domin sun san ba abanza ka zo wajen ba. Ka iya wani abu shiyasaa aka ɗauke ka aiki. Su yarda da kai su aminta da kai su ba ka aikin a cewa nan ka je ka yi shi ka kamun result. Wannan su ne suke buƙatar shawara. Idan ka ga akwai yadda ya dace ka yi shi aikin ya ma sauƙi, aikin ya ma daɗi. Za ka same su ka ce, "Oga kaji kaji kaji kaji yadda abun nan yake." Kuma zai ce ma, "Ok, na karɓa." Gyara ne za ka ga ya yi karɓe shi. Amma wasu ko a jikinsu. To ire-iren waƴancan da na gaya ma ɓangare na biyu, waƴanda suke ba-- yadda da mutane, su ba-- ja ka jiki su koya ma aiki da sauransu, wannan kana ba su shawara su ɗauka. Kawai dai leadership ne na mutum. Kowa da irin na shi to, wannan shi ne a taƙaice.

Mai tambaya ya ce, "Shin kana amfani da kunnen waya?" Da farko dai tambayan nan bata yi bada ma'ana ba a Hausa amma zan yi fassara ta a yadda na fuskance ta. Kunnen waya a wajen ku yana nufin kamar airpiece ko kuma bluetooth wanda zai sa kana amfani da waya basai ka sa ta a kunna ba kuma tabbas ina amfani da shi. Yanzu ma maganan nan da nake da kai shi yana kunne na wanda ko waya nake yi ko fim nake kallo ko mene nake yi ina jin daɗin amfani da shi. Hankalina a kwance kuma lamarin yana bani nishaɗi. Duk wani hayaniya nagari za ka yanke shi ka manta da shi ka mai da hankali ka kan bayarwa. Wannan shine abinda akeyi kuma hakan yana sawa ina jin daɗin zamantakewa ta.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Wannan tambaya ce mai harshen damo a hausance. Yaye damuwa ba abune na ma'aikaci ba. Da wani ma'aikaci daga gani ba ya yi damuwa ya je yi ba. Ya je ne ya yi aiki a biya shi. Kamar kawar da wani ishu da sauransu. Amma damuwa idan ka ji ana cewa a Hausa ana magana akan damuwa, ana nufin abin da yake personal ranka ya ɓaci. Abin da yake cire ka daga hayyacinka. Abin da yake sa wa duka a kasa natsuwa. Wannan shi ne damuwa. Amma don wai abu ya lalace wannan ba damuwa bane. Sai dai ka ji an ce yana buƙatar gyara. Domin ie a kubbun akwai shi amma damuwa tana kora peace of mind ne. Like baka da natsuwa a zuciyarka. Wannan shine damuwa saboda haka yadda nake magance ayyuka nake kula da ayyukana a wajen aiki. Tunda tambayar abin da ta nuna ke nan, nakan tsaya in yi aikina ne yadda ya kamata. Ma'ana idan aikina in ɗinga ɗiban ruwa ina kaiwa duk awa guda. To zan tabbatar duk awa guda ruwan nan ya zo inda kake. Ko da akwai ƙarin minti ba zai fi minti ɗaya akan awa ɗaya ba. Ko kuma in kawo shi minti ɗaya saura kafin awar ta cika. Ma'ana forty nine-- fifty nine minutes sai in kawo in ajjiye. Lokaci na cika in danka ma in koma. Wannan ya sa da dama ogogina suke son aiki da ni. Domin na kasance mutum jajirtacce, mai dakakkiyar zuciyar da nake maida hankali na kan yin aikina. Zaka so ka gan ni a aiki. Domin like ina son aikina. A nan nake samun ƴan kuɗaɗe na da nake birga, nake kwalliya, nayi gayu. Sannan in shiga cikin jama'a adinga murna tara h; (k me(p sorry abin sha'awa. Wai abin tausayi. Ina so in ce abin sha'awa. So hakan ya sa bana wasa da aikina. Ba kuma idan ina tsoron rasa shi ba domin ina rasa shi ma Allah zai kawo ni. Bakin da Allah ya tsagawa baya barinsa da yunwa. Wannan wani yaƙini ne da nake da shi a matsayina na musulmi.

Mai tambaya ya ce, "Kana iya dafa abinci?" Wannan magana ce mai harshen abata a gudadaya a dankule. Magana ta domin Allah, duk wani namijin kirki da ya taso a gida yana yiwa babarsa aiki na bauta kamar yanda yakamata. Aikin shi ya yi. Ya yi daiduk wani abu da babarsa ta ce zai yi wahala ka ga ya taso bai iya girki ba. To ni na taso ne agidan kowa munada wani abu da muke cewa kamar division of labor. A gida kullum in gari Allah ta'ala ya waye, kowa yana da aikin da zai yi. Wannan ya bamu dama muna shuffling aikin, muna jujjuyashi yana zagaya kan kowa. Ma'ana idan kana ganin kai ne kake aikin da yafi kowa wahala a gidan to batsanarka aka yi ba. Kai ma gobe ba aikin zakayi ba. Jibi ma wani ne zai yi. Kaga kenan? Idan an baka aikin sai kayi shi dagaske ba maganar waiyan kwana ko wani tunanin cewa an cuce ka ko an zalunce ka ko ganin ba a san ka. Hankalin ka a kwance zakayi aikin ka cikin natsuwa da kamala kamar yadda ya kamata. Wannan ya bani damar koyon aikin girki domin wata ran kuma girki zanyi. Musamman idan su maman mu ba sa nan. Ta mai da hankali kan wajen koya mun abinci har na iya. Wanda ko ba ta nan har zan yi girki. Baban mu ma zai dawo daga aiki, ya zauna ya share waje. Na ce ya share na nufin ya zauna domin ba da tsintsiya zai ɗauka ya share ba. Ya share waje ya zauna. Ya cinye har ya yaba. Wani lokacin har wani inkiya yake bani da cewa dattiya. Shi bazai ce datta ba. Saboda ana ce mun dattiju. Saiya mai da abin ya ce dattiya. Lallai sai ya nuna abin kamar irin salon na cewa mace ce tayi abun. Wanda da ba don shiriya ta Ubangiji ba, da zan iya komawa gay indingane manmaza. Tun da gani zan dinga kama abu ne mai kyau. Agida ana nuna min cewa dattiya dattiya kaga sai in mai da hankali na kan yin irin abubuwan da mata suke yi. To sai Allah ya shirye ni bai ɗora mun son irin wannan abu ba.

Mai tambaya ya ce, "Wace hannu kake amfani da ita?" Wannan kalmarta koma kan cewa, "Wane irin hannu kake amfani da shi? Kai ba dame ne? Bahago ne ko kuma bada me ne?" Wannan yana nufin cewa ana tambayar ka ne akan cewa wane hannu ne kafi amfani da shi. Kuma kamar ni a matsayina na musulmi ɗan arewa, na riga na taso ne a gida ma ana koya mun yin amfani da hannun dama. Ko mai zan yi a addinance ana so in fara da dama. ina ga wannan dalilin yasa har na taso har wa yan zuwa yau da nake ma wannan magana ko mai nawa da dama nake yi. Maybe ko kuma a'a naturally dai saboda wannan abu. Amma ni dai a iya sani na da dama nake ko kuma na fi jin daɗin yin amfani da dama. Kai ko ba iya cin abinci ba ko duka zan yi ace faɗa zamu yi da mutum. Muɗanyi dambe de irin na yara-- na yarinta na, eh abubuwa. Na fi sakin jiki in kai da hannun dama. Idan ka riƙe hannun dama na to tabbas za ka cutar da ni. Ba kuma ina gaya ma salon ƙwarin gwiwata da kuma rauni na bane domin ka zo ka cutar da ni ba. A'a, ina faɗa ne domin training AI. Wannan abu ne da ba kowa nake gayawaba. Yauwa sirri na ne ka riƙe naka nima ban ce sai ka gaya mun ba. Amma maganata domin Allah ni bada me ne. Na fi yin amfani da hannun dama. Na fi moreshi. Hannun hagu tsakanina da shi sai dai kashi wajen tsarki shine in na shiga banɗaki ke nan ko kuma ina buƙatar support. Tunda akwai abubu wanda ba za ka iya yi da hannu ɗaya ba sai hannu biyu. So duk rashin ƙwarinsa hannun hagu shi ma yana taimakawa rayuwata da yawa. Dan yanzu koca kai a yanke shi ba yadda zan ka yanke ba. Tunda bazan yi balance ba a sama ko a tsaye. Haka zan dinga tangal tangal.

Shin wane irin ice cream ka ke fi so? Kamar yadda na gaya muku ɗazu tambayar yadda ya kamata shine ace "Wanne ice cream ka fi so?" Ba ka ke fi so ba. Daga sanda kaji ance kake abune da continuously ana sa rai kana yinsa currently shi kuma wannan kake yi abune da kake yinsa voluntarily lokaci zuwa lokaci. Shi yasa za a ce ma "Wanne ice cream ka fi so?" Domin already ka na da wannan zill ɗin, ka na kuma da shi. Already kana so. Yawwa. Saboda haka ice cream da na fi so shine vanilla ice cream. Irin na su banana. Irin banana. Wannan ice cream ɗin yana min daɗi fiye da ragowar. Ina son banana, ina son chocolate na ice cream. Waɗannan abubuwan ina jin daɗinsu. So, ko yau darata za ka yi ko ha'inta ta za ka yi a rayuwa, in ka kawo wa'yannan, ɗauri.

Mai tambaya ya ce, kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shukawa. Na taso da son bishiya, da son shukoki. Ko don care ɗina ne, like sanda nake wa abun jama'a ne, ina so in ga ko'ina kore. Yayi nutsu yayi kyan gani maybe yana da alaƙa da sanda nake wa damina. Domin ko'ina za kaga yayi kore. Abubuwa 'yan tsirrai mitsi-mitsi suna tasawa. Gari yayi kyan gani. Inuwa ko'ina, iska mai sanyi da daɗin shaƙa tana kewayawa. Wannan yasa nake son ko da rani, in ga nayi shuka ana da wajen kwanciya ko wajen hutawa saboda zafin rana. Wannan kuma yana da alaƙa ne maybe da irin soyayyata da tsirrai ko kuma a'a, tasowar da nayi wajen koyardani da aka yi wajen ba da kulawa. To! Ni ma ɗan adam ne, duk abin da aka ce yarda zanyi. Ni kaina ba komai na yarda da shi. Ba kuma zance a'a ba. Idan an ce haka ne. Saboda haka ina son tsirrai. Kuma ina shuka tsirrai a gida. Ba tare da dogon wani zance ba. Munayi so Allah ya bamu sa'a. Tsirrai abun so ne. Ina shuka su sosai. Ina so kuma in shuka su.

Mai tambaya ya ce, "Wanne malami, wanne malami kake fi so?" Kamar yanda na faɗa muku zan gyara muku tambayar a wannan karon ma. Tambayar ya dace ta zama kamar, "Wanne malami ka fi so?" Ba wanne ma-- wanne malami kake fi so ba. Wanne malami ka fi so. Ku dinga saka shi a haka. Shi ne daidai Hausa yauwa. Saboda wani in ya ji yadda na fassara ma ba lallai ya gane me ake cewa ba. Kaga kenan ba zai sami damar baka amsa ba ka ga kenan aikinsa ba zai yi shi ba. To ni na fi son malamin lissafi da na turanci. Abu biyu ya sa nake son waɗannan malaman. Saboda passion ɗinsu, yadda suka zage. Suka zage dantse suke koya mana abubuwan da ya dace da mu sani zaa haɗa competition a kan lissafi zaa zo a haɗa a kan turanci. A tsaya a yi abubuwan da ya kamata. Like, zan so ace kana wajen ka ga yadda ake yi. Malamanmu masu hazaƙa ne. Musamman ma malaman waɗannan abubuwan da na gaya ma. Na koyi abubuwa da dama a wajen su. Kuma ina jin daɗin lecture su. Wanda wasu mutanen ba sa so. Za ka ga mutum yana baya san lissafi amma ni engineer ne. Tun ina ƙarami Allah ya sa hadda lissafi nake yi. Ba wai kawai na gane ba. Lokacin ma tun bana jin Turanci kuma turawa ne suke koya mun. Haddace shi nake yi. In na je kuma exam zan ci. Zan rubuta shi yadda yake zan ci. In yi substitution ɗin value. In saka value ɗin da aka saka na jarabawa. In ba da amsa.

Mai tambaya ya ce, "Shin kana rera waƙa lokacin wanka?" Ba na rera waƙa lokacin wanka saboda dalili guda ɗaya. Na taso a inda ake gaya wa mutum cewa yin magana a banɗaki haramun ne wanda inaga a addinance ne dan cewa ake ba kyau. Duk abin da aka ce babu kyau muna sa rai ya haɗo da dangantaka da addini. Saboda haka sai mu watsar da shi. Idan kuma kazo kace annabi ne yace to wannan bama buƙatar doguwar bayani domin duk wanda yama annabi ƙarya yasan menene ya tanaji wajan zamansa a cikin wuta. Haka Annabi ya ce. Saboda haka mutum baya so yayi wa annabi karya. Ka gane ai. Indai bayi da yakini, bai da hujja, bai ji wani ya ce annabi ya ce ba, ba zai faɗa ba. Ɗaya kenan na biyu kuma ni kaina ba mutum ne mai son surutu ba. Garin kumfa ina wanke fuskata ina rera waƙa wa zan burge? Lokacin wanka lokaci ne na natsuwa da nake iya tunanin rayuwata, lissafa wasu abubuwan da ya kamata in yi wanda basu yiwu ba a baya. Wani lokacin nafi samun natsuwa in na shiga banɗaki. Babu distraction, babu komai. Dan duk maganan da kuke a waje ma saboda ruwa da sauran su ba ji zai ba.

Mai tambaya ya ƙara cewa, "Yaya kake zubar da shara?" Ni kuma na san zubar da shara ina yinsa ne kamar kowa. Duk abun da nake uzirurrukana na gida, ina tara su, ina tara shara waje guda. Wanda idan lokacin tashi yai ta cika, zanje na zubar kamar yadda kowa yake yi a gari. Amma inda gizo yake saƙar shine ni bana zubar da abinci a cikin dustbin ɗina. Idan abinci ne ya lalace ko wani abu, flushing ɗinsa nake. Ba wai zan sa a dustbin ba. Domin in na ajiye shi dustbin ɗin wari zai zesa tutsa da shauransu tun da organic abu ne. Sai flushing ɗinsa su haɗa a toilet. Ka gane ai. Amma dai irin su leda, su kwali, su kwalba duka ko wane ina raba su. Leda da kwalba ba a gu ɗaya nake sa su ba. Saboda wajen zubarwa kam mutum ya je taka ya fasa ƙafarsa ko kuma in an ƙona ledoji kwalbar ta fashe ta halbi mutum saboda safety ya sa bana haɗa su guri ɗaya. Kar in kashe wani ba tare da na yi niyya ba. Domin irin wannan abin yana illata mutum cikin natsuwa ba tare da wani ya sani ba.

Mai tambaya ya ƙara cewa, shin sau nawa kake amfani da wayarka? Idan aka yi magana da na sau nawa nake amfani da wayata, abu ne da ba zai ƙayyadu ba. Abu ne na kullum. Ko da yaushe, ko da yaushe, ko da yaushe. Ba maganar wai yau in yi gobe bazan ba. In yi da safe bazan yi da rana ba. In yi da daddare bazan yi da asuba ba. A'a, duk inda na je wayata na tare da ni. Kai ko amfani nake da ita daga cajinta ya fara raguwa, zan jona ta a caji ina daddannawa. Ba don wai zan tashi in bar gidan ba, ba don wani surutu na dogon zance ba. A'a, sai domin hakan yana bani natsuwa. Yauwa. In je ko da yaushe in ganta a kusa da ni. Sannan kuma in san cewa da caji. Ba wani dogon kwana kwana. Kawai in ganta da caji. Ni fa bana son daidai da sakannin ɗaya in ga wayata ta kusa ƙare, batir ya kusa ƙarewa, da sai na zauna na jona ta a caji ina daddannawa. Ba ya mun daɗi. Na fi so ko da yaushe tana cike. Wannan ya sa ko da yaushe tana jikina. Ko da yaushe a connected to power bank.

Mai tambaya ya ce, "Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki?" magana ta domin allah zan fito baro baro in gaya ma ina son aikina, amma babban dalilin da ya sa nake son aikina sai don kuɗin da ake biyana. Maganar wani, ina son injiniyarin ina waye, ƙarshe so nake in samu kuɗi da shi. A cire maganar wasa. Domin aikin injiniyarin ba aiki ne mai sauƙi ba. Ko iya tashi gida da za ka yi ka fito da sanyin safiya ka na jin bacci, in ba don kuɗi ba, ba abun da zai fitar da ni a wannan lokacin. Saboda haka babban motivation ɗina, abun da yake ƙara mun ƙwarin gwiwa a wajen aiki is kuɗin da zan samu in wata ya ƙare. Bana son wani ya zo ya min magana kuma anyhow, yauwa. Aiki da ka ba ni za'a yi shi. Ba kwana, kwana ba kai lula don ba haka nake ba. Ni faɗa ace akwai aiki a ƙasa, ban yi ba. Gwara ace na gama aikin nine a ƙasa ina kwance ina hutawa. Yauwa. Haka nan na taso ina yi. Haka na koyi aiki. Ko yanzu aka kirawoni ina dawowa daga aiki ace wani ya samu. Koƙarin da zan shi ne in ci abinci ko in sha ruwa in koma don in tabbatar na ga masu gaba ɗaya inda zan samu damar zama. Shi ya sa digga ni nagajini aikin kamfani ba'a mai wannan abun. Amma ya zan yi? Na riga na saba. Wasu har ma duk da haka za ka ga inna zo still ba aikin da zan yi. Sai na wuni ina zaune. Kamar yau har yanzu ban yi wa wani abun arziki ba. Amma ina nan kuma ba zan iya kwanciya ba kuma bacci nake ji saboda ina wajen aiki. Wannan discipline ɗin shine abun da aka koya min. Ka ga dai ba aiki nake wa wani ba, ba kuma kira na aka yi ba, ba nema na ake ba amma ban isa na yi bacci ba. To ire-iren wainnan abubuwa sune abun da nake nuna ma. To ƙawai dai Allah ya shirya mu kuma Allah ya yi mana mai kyau. Amma abun ba daɗi sosai gaskiya.

Mai tambaya ya ce, ina kake ajiye makullan ku? Wal a matsayina na ɗan ado mai rauni a jaka nake ajjiye shi. Dan ban fiya samun mukullina a aljihu ba. Domin abu ne mai wahala. Za ka iya zuwa mukullin ka na aljihu kan ka juya ka ga ka yadda shi saboda maybe ka tsuguna wani waje ko kuma wani dalili da ya sa ka ɗan lanƙwashe. Sai mukullin ya fita daga aljihun ka ya faɗi. Yauwa. Ni kuma ina ƙoƙarin kiyayewa. In tabbatar cewa ban yadda mukullina ba. Wannan ya sa nake samun nutsuwa in na sa shi a jaka. Ina gama me zan yi, ina rufe ɗakin zan sa mukullin a jaka rufe. Ina rufe ɗaki ba wahala. Na sa shi a jaka. Idan ma na yi kuskuren fitowa da shi na je taɓa hannuna na ji mukulli to zan cire in sa a jaka. Ko kuma idan na samu irin key holder nan mai kamar wanda zai iya maƙalewa a jikin wando to idan na tashi na kan maƙale. Zan ba ka wani labari. Na taɓa yadda mukullina da nai wata tafiya. Da na dawo duk gidan nan ba mai mukullina. Na tsaya ana neman, ehh hacks wadda zan yanke shi. Babu. Ga kuma yanayi na damina ko ina anyi ruwa yayi sanyi. Ina tsaye brother na sha wahala ranar a hanya ga na dawo kuma ruwa ya taɓa ni ga kuma na yadda mukullin na rasa. Tun daga lokacin na gane kuskure na kuma in zanyi tafiya nake ba makotana mukulli su ajiye min in miƙa masu gashinan a ajiyemin. In case na dawo ba kanan already ina da sifaya na tafi da shi. Idan kai ma ba ka nan maybe akwai wani maƙwabcina ko aboki da na ba mukulli na. Wannan haka nake yi. Ba ma na yawo da dogon mukulli da inda zan je a'a. Zan iya barin mukullin a gida idan tun daga wannan wahalar da na sha. Saboda kowa yana tausayina amma na sha wahala ba ƴar kaɗan ba ranar. Ka! Allah kar ya maimaita mana. Ina sa mukullina a jaka ne ko kuma a ajiye in zan fita daga gida. Ya danganta da nisan tafiyar.

Mai tambaya ya ce, me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Tambaya mafi sauƙi wannan. Ba ni da wani tsayayyen abu; ni fa da nake a rayuwata. Zan iya tashi yau ina farkawa abin da zan fara yi shi ne in shiga banɗaki in yi fitsari. Zata iya yiwuwa ina farkawa daga barci abin da zan fara yi shine shan ruwa. Za ta iya yiwuwa in farka in ɗan jima a kwance ina juya-juya kamar kwamfuta tana rebooting. Abubuwa nawa zuwa-zuwa ne. Saboda haka abi na farko dai da nake fara ina farka daga bacci shine in yi fitsari mafi yawancin lokaci domin in yi alwala in je in yi sallah. Sannan bayan na dawo shine zan fara tanan wanka zan fara yi ko abinci zan ɗora. Shi ma ya danganta ne da idan aiki zan je. Idan ba aikin safe nake ba ko kuma ba zan je aiki ba ranar, zan iya komawa bacci ma ba tare da na ai nashin yi wankan ba. Saboda duk sanda na farka daga bacci sai in yi wanka in ci gaba da rayuwata cikin nutsuwa. Idan kuma jikina baya mun daɗi sai in shiga in wanka inda zan koma gado cikin natsuwa in yi bacci domin ba kullum nake samun lokacin farka daga bacci har na sami damar komawa yin bacci ba. Wannan ya sa ba na wasa da irin ranaku makamantan wa'innan.

Mai tambaya ya ce, "Wane irin fim kake son kallo?" E, ina da fina-finai da nake son kallo barkatai. Amma wanda tsarin sa nafi so shine Korea. Idan a fannin, eh, sarauta ne suna yin fim mai kyau wanda Turkish ma suna ƙoƙartawa. Amma mutanen da suka fi yin sa da kyau harkar sarauta shine Korea. Ba wai dan ragowar al'adu basu da shi ba. Ina son fim irin na su. Sannan haka da Amurka ina son kallon fim ɗin su na irin tsafi ɗin nan. Sci-fi yake ko sci-fi wanda za a yi harkar scientist fiction scientist haka a ƙirƙira abu a ce yana da gudu yafi kowa gudu a duk duniya, jirgi kaza yana kaza. Ire-iren something technology dai za ai dai yi dinga yi, zai dinga buɗe ma ƙwaƙwalwa. Duk da buwan da wasu ba gaskiya ba ne, amma majority yana faruwa a duniya. Ka gane yauwa. Sannan kuma ina son harkar irin, eh, Swedish ɗin nan can irin wajajen Fort- Portland ba Portland ba, ka ji Poland ɗinnan. Irin mutanen nan masu yin adventure fim wanda suke yin sa kamar wannan da aka yi. Ba hala ka ji shi da suna. Ooh, ooh mutanen nan masu sakin gashi sosai. Maza su kashe mutane. Adventure fim ne shi ma na sarauta da kuma ƴan fashi wanda ba su damu da kowa ba kawai greediness da shawaran su. Vikings yauwa vikings. Sai kuma harkar Ingila an yi wani fim a Amurka a Hollywood mai suna game of Throne. Shi ma ina son fim mai kama wannan tsarin, yauwa. Idan kuma aka dawo harkar soyayya wayyo, muleƙa indiya. Mutanen Indiya sun san darajar soyayya. Sun girmama soyayya. Kai ina jin fa su hab bautawa soyayya suna yi. Domin ba abubuwan da Indiya basa bautawa a duniya.

Mai tambaya ya ce, "Kana cire takalma a gida?" Eh ina cirewa. Mun taso a irin gidan nan da ake harkar culture sosai. To mu a al'adance inda manya suke ma ba'a zuwa da takalmi. Wannan yasa in ka shigo ma akwai iya limit ɗin da zaka bar takalminka a gida ba sai an gaya ma ba. Kai idan akai shimfiɗa a gida, basai ancema karka wuce nan da takalmi ba tun daga nesa saboda yau da gobe kana hango shimfiɗar kasan inda ya kamata ka cire takalminka ko ka riƙe a hannu ka wuce ko kuma a'a gaba ɗaya ma kabar takalman a can ka taka da ƙafa. Ko da tayi shimfiɗar bata rufe wajen gaba ɗaya ba. Saboda in ka wuce da takalmi kamar ka raina mutanen da suke zaune ne a wajen. A wata masarautar ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. Shi ya sa bama wucewa ta wajen ko kuma ka cire takalminka. Abubuwa dai da dama saboda yau da gobe al'ada ta sa za ka dinga ganewa. To a gida ko banɗaki bana shiga da takalmi wani lokacin. Saboda banɗaki na irin na cikin ɗakin nanne wanda zan taso ina tashi daga gado banɗaki zan shiga. Kawai in na fito ƙafata zan goge saboda ruwa ko ɗan datti dana taka daga ɗakin saboda ƙura kan na sa a kan gado. Amma in ka cire wannan am fine. Ina zuwa zan kwanciya ta ne, kawai inyi bacci inyi likif ka ji ni shiru. Ba wani dogon kace nace ko surutu balle hayaniya. Wannan yana min daɗi. Sannan kuma ina gane cewa ni bahaushe ne. Dama al'adar Hausa akwai girmama na gaba da kai. Wanda kuma wucewa da takalmi alamu ne na raini. Ka ga a al'adun Najeriya kamar irin wajen Yarabawa su ba wucewa da takalmi ne matsalar ba. In ka ga babban mutum kwanciya za ka yi flat musamman sarki ka gai da shi kan ka a ƙasa kamar wanda za a iya taka ka ko wanda za a yi wa bulalar shari'a ire-iren wannan. Amma mu a Hausa bama wannan tsugunannawa muke mu gaisar kuma mu cire takalmi shi ke nan.

Mai tambaya ya ce, "ina kake tofa miyar?" To, in taƙaice ma labari ni bana tofar da yawu kamar wata mai ciki. Amma na kasance idan nayi khaki, shine inda yawu yake fita daga bakina ko kuma ace na tashi daga bacci, to za ka iya samun yawu a bakina. Wannnan yawun ina tofar da shi amma a banɗaki. Ko kuma in nayi kaki, in tofa shi ma a banɗaki. Ko kuma inda yake ƙasa ce babu fulo, inda ba a yi siminti ba ko baka ƙarfe ba ƙasa ce, zan tofar domin samun dama binne shi. Domin ƙazanta ne, ni a idona in zo wucewa in ga khakin wani yana tayar da zuciya, so bana son wani shi ma ya zo wucewa ya ga khakina ya ji zuciyarsa ba ta yi mai daɗi ba. Ai wani idan yayima Allah ya isa sai Allah yakama ka. To, ire-iren wannan ya sa ni ma nake girmama kaina, in tsare kaina sannan kuma in tabbatar ban yi abin da zan zalunci kaina ko wani ba. Shi ya sa bana tofar da yawu ko ina da ina na samu. Iya, iyanan nake zubawa, iya banɗaki yauwa ko kuma cikin ƙasa inda zan iya binne shi. Hankali na kwance.

Mai tambaya ya ce "Yaya kake kawowa gidanku?" Tambayar ba ta yi ma'ana ba amma a fuskanta ta shine ana so a ce yaya kake zuwa gida ko? To ni gaskiya garinmu da nisa. Shine gidanmu da nisa amma wajen da nake kwana yana kusa da wajen aikina. Saboda ka ga da turanci ana cewa "We left home to feed home" saboda haka dole ka tabbatar ka yi da abin da ya kamata wajen samun 'yan kuɗaɗe. Wannan shine abin da yake faruwa. So na taho ne nan domin ganin cewa na yi iya ƙoƙarina wajen kula da mutane na na yiga gida ko ba haka ba. So in zanje gida mota nake hawa ta haya in yi tafiya ta cikin nutsuwa, in sauka. Du dadai wani lokacin hankalinka ba zai kwanta ba sai kagaka sauka. Mai yasa? Saboda mota ko kuma titi akwai accident da abubuwa dai da yake faruwa. Kala kala. Kaga kai kuma zaka tabbatar ka gyara. Kayi ƙoƙari iya ƙoƙarinka wajen ganin cewa ba'a samu matsala ba yawwa ka kiyaye kanka sannan kayi addu'a Allah ya kareka. Masu sonka suma da suke gida suyi ma addu'a. So a mota nake zuwa gida. Idan kuma nan ne wajen aiki zuwa ɗakina kakeso ka sani. Shima? Ma'ana makwancina to shi kuma nakan je a ƙafa. Daga nan in natashi daga aiki zanyi tafiya yakai na uku kilometer plus dan dai bai kai huɗu ba zuwa gidana wanda idan na kai gida zan cire kaya inyi wanna in ɗan gyara kuma a ƙafa zanje, saboda mashin baya shiga cikin kamfani balle in hau okada shine ɗan acaɓa da Hausa kenan. Masu yin haya a mashin ɗinnan, zasu kaika daga wani waje zuwa wani wajen yawwa ka biyasu. Babu su acikin kamfani, ba'a barinsu ma su shigo saboda haka tun daga nan, kuma tafiyar cikin kamfanin ce mai nisa. Shi yasa in na futa daga nan ma bana damuwa in hau mashin wai akaini gida, zan ƙarasa da ƙafata.

Kana yin motsa jiki kullum? Ni kuma na ce a'a, bana motsa jiki kullum amma ina motsa jiki. Don ka ga rabo na da motsa jiki yanzu, tun ranar lahadi da safe, da na fita da sanyin safiya muka je muka buga ball, wacce muke cewa five a side a ƙauye. Tin da na je gida, sai na fita nima da wuri aka ɗana da ni. Wanda hakan ya bani damar ganin tsofaffin abokanai wanda an kwana biyu ba'a haɗu ba kuma babban wajen da za a yi wasa, a yi raha a dan zauna tare, a yi nishaɗi shine filin ball. So, na haɗu da su kuma sun ji daɗin ganina kamar yadda nima na ji daɗin ganinsu. Bana motsa jiki kullum amma ina motsa jiki. Wannan shi ne amsar tambayar ku na wannan zango.

Mai tambaya ya ce wayarka na cika ajiya? Wayata tana da wani babban capacity. Shi ne girman memory card. Ko in ce girman abun da za ta iya ɗauka. So tana ɗauka da yawa sai dai in bansa a ciki ba. Indai na sa wayata za ta ɗauka. Wannan ya sa ba na damuwa da adadin wani abu da nake nema ko nake shiri. Kai tsaye kawai ina da shi, zan saka shi. Wanda kuma bana so zan goge shi. Kaga tunda na sayi wayar nan babu memory card amma har yanzu ba ta cika ba. Wannan ya sa na tabbatar cewa tana ci da yawa. So wayata tana cika ajiya. To an sa ya question. Sannan abu ne da idan ma ta cika yanzu a zamanin nan ana da iCloud, ana da waye. Tun da wani lokacin nakan yi switching in koma amfani da iPhone. So abubuwan yana sawa haka. Memory'n ta yanzu gaba ɗaya ya kai one hundred, two hundred and something GB. Kuma hotuna na, bidiyo na, kai har some films ma duka a kai nake ajiye su. Ba wani maganar goge su ko wani magana abubuwa dai ire-iren su. Ko da yaushe active. Abubuwa na a natse. In ajiye hot na da budurwata in yi abin da ya kamata kuma. Ba wani tada hankali, ba wani ka ce na ce. Mu je muɗan yi abin da ya kamata. Yauwa. Inshaa Allah zan ci gaba da baku labari akan yadda wayata take da girma take ƙoƙartawa wajen kula dani take adana mun abubuwana na sirri ba tare da tayar mun da hankali ba. Domin hakan wata dama ce da zai sa. Komai naka ka san inda yake. Wasu document, wasu waye ba sai ka zo kana sawa a memory card ba. Balle in ka sauke shi a waya ya lalace. Ko kuma kana sa shi a abubuwa dai gasu nan barkatai. To a takaice dai Allah ya shirya mu, Allah ya ƙara wa wayanmu girman memory card.

Wane. Abinci yake sa kaji daɗi. Gaskiya abincin da yake sa inji daɗi da yawa. Magana ta domin Allah. Suna nan da yawa wanda in dai ka bani ni ka gama burge ni a duniya. Da farko bari in fara da tuwo, tuwo miyar taushe. Wannan shi ake ce wa tuwon shinkafa miyar taushe. Wannan na samo shi ne a gida tun ina ƙarami mamanmu tana dafa mana. To duk sanda na ci shi a wani wajen sai na tuna da gida. Kuma sai hankalina ya koma gida. Like sai na samu wata natsuwa, wani tunani akan komawa gida. Domin yana tuna min da wasu memory na gida kan yadda take yi mana wanda duk ranar Litinin da Juma'a za a yi tuwon nan. Sannan sai shinkafa da wake. Itama musamman taji ganye da ƙwai an yanyan ka toni fa alhamdulillah kaka ta yanke saƙa. Shima kuma mamanmu tana mun. Ranar juma'a da Litinin ɗin dai da rana to ita kuma shinkafa da wake za'a ci ba za'a yi da miya ba domin duk wani kayan miyan gidan ranar za a yi fokosin ɗin sa a mai da shi kan yin miyar taushe. Yauwa. So sai muci mai da yaji, a yan ko salak, a mai bi sa ƙwai, mai bi su haɗa da. Kai malam gida da daɗi. Allah ya saka wa iyayen mu alkhairi. Sai na uku shine ee ka ji shi da suna. Wannan abincin nawa mai daɗi. Tuna mun mana. Wannan ka ji shi da suna. Sai fana tuna wallahi. Eeh danbu. ina son dambu. Musamman a ce ina da yajin da zan dinga daɗawa a gefe. Ina so kuma ina so in ci shi. Wanda insha Allahu idan na samu wannan za ka tabbatar da cewa na iya cin abinci. Wa'yannan abubuwan suna samun daɗi ina samun nishaɗi idan na ci su cikin natsuwa. Kai ni fa duk wata kaza duk wata nama basa damuna kamar yadda kifi da kuma wa'yannan abincin yake mun daɗi. Saboda haka in so kake ka birge ni kayi mun su. Yauwa.

Mai tambaya ya ce kana da dabbar gida? Ma'ana ina kiwon dabba ko? Eh ina yi, amma magana ta domin Allah sai dai a ƙauye. Abinda yasa nake referring to ƙauye shine yanzu kagani nafito tun safe ina wajen aiki bazan koma ba saida daddare. Kaga zalunci ne idan na ajiye dabba wacce ba kula da ita zan iya yi a kai a kai ba. Ruwa ba ta samu ishashshe ba ko na ajiye mata ruwa a gida, ya za'a yi a samu a dinga ba ta abinci shi kuma? Duk da dai bazance na zuba wa mage abinci ko kuma na ajiye wa kare abinci tun safe wuni ba abinci guda ɗaya. Ya dace a dinga canja shi ko don zafi ko don ƙura kuma ya dace a bashi ya canja waje maybe yayi kashi ko wasu abubuwa makamantansu wanda hakan duk ba zai samu ba. In dai na kasance ba na kula da shi. So wannan ya sa ba ni da dabbar gida a wajen aiki. Na haƙura inna koma gida, ina dinga wasa da mage ta kuma ina wasa da ita ga kuma babata a kusa da ita. Wannan zai dinga mun daɗi yauwa saboda ni mutum ne mai son haka. Inason su amma dai rashinsu yana takuramin ba ana jin daɗin rashin su gaskiya ba, daɗin rashin su nake ji ba. Amma kuma ya zan yi, Allah zai hore. Daga sanda na yi aure sai in nemi dabbar gida in ajiye. Wanda yai tabbas ba tattabara zan sa ba, mage zan sa. Za ta hana ɓera zuwa ya dami gidana. Za ta hana yara rashin kunya a gida. Ka dinga tsorata shi kana gaya mai "mage za ta cije ka, za ta cije ka tana cizo" kaɗan bassu suyi wasan banza wata ranta ji mai rauni yauwa. Kaga sai ya gane cewa daga gaske fa ba'a takura masu. Su ma suna ji kuma suna gani. Allah ya shirya mu, Allah kuma ya sa mu samu mai tsafta don su ma dabbobin suna da nasu babodi.

Wanne irin wasa ka fi so? Wannan shine tambayar da mai tambaya yayi. Sannan amsa shine nafi son wasan bal. Ni mutum ne mai son kallon bal, mai nacin kallon bal, mai jin daɗin kallon bal. Amma duk wannan abin da nake yi, idan naje kallon bal ko da cin mu akayi, ma'ana tim ɗin da nake supporting nake takuri ina namu, namu, namu ko cin mu akayi, na dawo ni baya mun ciwo. Ma'ana a can zan watsar da abin bana sa shi a zuciyata. Domin duk yadda nakai da son cewa muyi winning, shi team ɗin mai club ɗin ya fini son cewa ayi winning. So ni ɗan tayi daɗi ne kuma ba daɗi. Ma'ana in anyi ba daidai ba still ba tafiya zan in bar tim ɗin ba. Amma idan akayi daidai shima muna nan. Abin da ya sa nace bana riƙe a zuciyata saboda dole ne sai naci sai wani ya cini kafin game ɗin zatayi daɗi. Wannan shi yasa ma muke kalla. Idan kullum zanje in ci ma ai ba sai na kalla ba ko ba gaskiya ba. Wannan tension ɗin na cewa za a ci ka za ka ci, wannan shi yasa kake so in kaje kullum to do your best kaci ka tabbatar kayi winning. Shine yake sawa cewa effort ɗin da kuke sawa yana da daɗi. To abin da yasa bana sa shi a zuciya saboda kan nasawa kaina ciwon zuciya a abun da bana da riba. Miyasa nace bani da riba shine idan aka ci inna sa a zuciya sai ka ga ka samu rashin lafiya. Ni kuma in sun ci ba wani kuɗi nake samun ba, in sun yi losing ma ba asara nake ba. Ka ga ya dace in tsaya a tsakani inji daɗi kawai. Yauwa. Sannan kuma ko game nake bugawa ni fa nafi son na bal. Saboda muhimmancin bal a wajena. Komai ni kawai bal. Kai ni ba ko ɗa na haifa sai na siya mai takalmin bal. In gan shi yana buga bal wannan zai mun daɗi. Musamman in Allah yasa yana da basirar da zai iya. Amma in ba zai iya ba dole in haƙura.

Mai tambaya ya ce, kana da "Kana da sa hannu a saƙwanni n ku?" magana ta domin Allah, ba ko da yaushe ba. Sa hannu a saƙonni ba na kowa da kowa ba ne. Ranka ya daɗe. Abu ne da dama bana samun lokacin yi, kuma ko yi na yi, ba lallai ya yi wani abun nan ba. Sa kan ya sa ko zan tura saƙon nan lokacin ba dan da lokacin zaman sa hannu. Musamman ma idan abun ba wai official abu ba ne. Ka ga kawai daga ka karɓa, sai dai ka tura. Domin irin waƴannan abubuwan da ba official ba, kawai kaima za ka yi shi ne anyhow. Tunda kowa kake gaya wa abu ne, mutumin ne da ka san shi ya san ka. Ba wani kwana kwana da iya yi yauwa. Abinda yake na official shine za ka tsaya kai ta mai fansi, ka sa hannu, kai mai address, ka yi waya. Amma yanzu wanda kake addressing ya riga ya san kan shi. To ire iren wannan abubuwan, bana sa wani hannu a saƙonni saboda zan jima ma banyi abu na official ba kaga kenan, sa hannu ba nawa bane. Kawai in tura aka karɓa, mu gode Allah cewa muma muna wajen. Ka yi haƙuri fa. Idan taƙamarka ce ko kuma kana muradin ka yi magana da mai sa hannu, ni ba abin da ya haɗani da signing, ba wai ban iya ba. Amma in za ka biya, kaima sai in sama mana miye a cike. Turo kuɗi a laji kawai. Money face. Raguwa sa hannu ba komai bane. In samu hannu. So abinda dai nake so in ce a taƙaice shine, bana wani, bana da, eh bana da wani sa hannu a kan saƙonni. Kawai zan tura shi ne idan akwai buƙatar a tura. In kuma babu, ma ba zan tura shi ba.

Mai tambaya ya ce sau nawa kuke yin taro a makon? Ma'ana a cikin sati sau nawa kuke yin taro? To zan iya cewa ni taro a shekara ma zan iya riga shi. Sau nawa nake attending taro. Bakuma idan bana son zuwa ba sai dan bayi aiki ba. Ka ga kai da ba a cikin wani babban ofis kake ba, kana yaro kana waje ina ruwan wani da kai da taro kawai. Abu ɗaya shine toolbox da za a yi kullum sau ɗaya a tsaye. Shi ma kuma ba kullum za ka samu ba saboda wataran ka zo a makare, wataran kuma ka zo ma an gama, wataran kuma ka zo aiki ya riƙe ka. Kai ba za ka iya attending ba. Irin wanda ake na safety ɗinnan. Wanda za a dinga tuna muku a kan safety da abubuwa da ya kamata mutum ya yi da wanda ya dace ya kiyaye saboda yanayin aiki. Ire-iren wannan. So muna da su da yawa. Ba maganar gaskiya sai muyi wata ma ni ban yi taro ba. Ba yi taro da ni ba ka san fa in ba ka da kuɗi fa duk duniya ba wanda ya aike ka. Ba wanda ya damu da kai. Ba wanda zai tuna da kai. So ka nemi kuɗin lado kar ka zauna wanni tunani wai wanni ya ƙulla da kai ko ko somebody ya damu da kai. In ba ka da kuɗi ba wanda ya damu da kai. Ba wanda zai san ka. Yauwa. Saboda haka ba taro muke yi ba. Kawai mu muna da WhatsApp ne da wajen aiki muke amfani da shi. So duk wani information su oganni kawai za su yi pasting a tura shi kowa ya karanta. Na congratulation muce congratulation. Na bad thing muce Allah ya kiyaye. Na a kiyaye muce noted sa. Na aiki muce ok sir. Yauwa. Shikenan hankali kwance. Wani ma kawai sai dai ka yi liking abun ka yi gaba saboda ba lokacin zama ka yi ta comment. Kawai ai.